Kana cin tafarnuwa? Eh, a gaskiya ba na cin tafarnuwa saboda idan na ci tafarnuwa bakina zai ci gaba da abun nan. Kuma ni ba na son cin shi warin tafarnuwa. Gaskiya shi yasa ba na iya cin tafarnuwa. Sannan kuma koda sallah zanyi nawa-- kamar muna mu idan har ka ci tafarnuwa to gaskiya da ƙwai, da ƙwai abin da Allah ya ce in ka ci tafarnuwa da kowa inda bara duk sai ka yi ba, kamar mala'iku. Sai gaskiya saboda ni ban ƙaunar tafarnuwa, ba na son shi, ba na so in ci shi ko in yi amfani da shi kwata-kwata. Don haka ni ba na iya cin tafarnuwa.

Wayarka na cika ajiya? Eh, wayana na cika ajiya saboda wayanka dakwai sirrikan da dole sai a wayanka zakayi amfani da shi. Akwai kuma wasu sirrikan da dole saika samu wani ɓangare a wayanka ka ɓoyeshi saboda amfanin shi da kuma, da kuma yanda kake son abun. Saboda da akwai abubuwan da dole sirrikanka ne, to dole sai ka samu waya zaka ajiye, sai ka samu wani waje a cikin wayanka. Wajan da ya zama na, sai ka sa mabuɗin da zaka buɗe tukunna sai ka ajiye wani abubuwa. Kaman wasu abubuwanka na ayyuka ko na makaranta zaka iya ajiye su a wayanka ta wani ɓangarorin da ba mutane ba za su ci gaba da ko su an san wayanka bai ba za su iya gani ba saboda wannan abun ka ajiye shi ne a wani waje, wani mafi sirri a waya.

Wane app kake amfani da shi don saqonni? Ina amfani da app kala-kala wajen tura saqonni. Ina anfani da messager wajen tura saqonni na ina son tura ma 'yan uwana saqo. In tura ma yayana saqo, zan tura ma qanina zan turama ƴan'uwana zan turama budurwata zan turama duk wanda naga dama kuma ina yin amfani da email in tura saqon-- saqona shi ma don wuraren da na fi amfani da su, wato app ɗin da na fi amfani da shi wajen tura saqona kenan, da messenger sannan kuma WhatsApp. Ina amfani da WhatsApp app wajen tura saƙo na wanda ba ma tare da shi. Ina amfani da WhatsApp sannan shi ma Facebook ina amfani da shi, telegram duk ina amfani da shi wajen tura saqonni na wa waɗanda suke, suke nisa dani.

Kuna samun horo a wajen aiki? Eh, da kwai horon da za ka samu a wajen aiki kamar horo iri-iri ne da kwai wanda kamar masu ɗinki haka da sauran su, carpenter haka da masu gini ba wani horo suke samun sosai ba saboda sun riga sun iya da masu fenti haka. Sai dai kawai da kwai dole za a iya ba ka nuna ma wani abu wanda za ka yi ka yi shi. Amma mu aikin da muke yi ba ma samun horo saboda already an riga an horar da mu. Don kawai abin da ya rage sai dai azo a nuna mana gashi. Nan ana son kaza sai mu kuma sai muyi ƙoƙari mu yi, mun tabbatar mu yi kazan nan da kyau.

Sau nawa kake share gida? A kullum dai su ɗaya muke share gida, su biyu muke share gida. Na farko da safe na biyu kuma da rana haka ko da yamma-yamma muke sharewa. Shi kuma ɗaki kuma, ɗaki shi kuma muna share shi ne da safe in ka tashi za ka share shi. Ka tabbata da yake da daddare ma in za ka kwanta yana buƙatar ka ƙara share shi. Gida kuma za ka share shi da safe kuma za mu share shi da wajen yamma-yamma haka.

Kana ƙara wayarka daga ƙwayar cuta? Ina ƙara wayana daga ƙwayar cuta sosai saboda ƙwayar cuta ita tana hana wayanka ya. Yi maka abu, abun da kake so yai sauri. Sannan ƙwayar cuta, ƙwayar cuta yana hanaka kayi abin da kake so kuma wata lokaci za ka ga in dai ƙwayar cuta na wayanka za ka dinga ganin wayar nan naka yana yin fari. To da, kana ganin wayanka na fari to ka san ƙwayar cuta ne, ya fara shiga wayanka. Yayi ma, ya ma sosai ne ya shiga wayanka, amma kuma idan har kana da waya ya kamata ace kullum kana ƙoƙari kana goge ƙwayar cuta a cikin wayanka. Kana shiga kana goge su a ko da yaushe saboda kar su ma yawa.